Meye kake shiryawa akarshan mako. Ko aka sha mako, mmm, gaskiya na ta mai wasa mai naciwa. Aka sha mako me ya dace shi ya. Mmm, okay. Da ni, tun kamar yanka maka sha mako ya zo wucewa. Godewa Allah. Eee, godiya. Mako ya zo yawuce. Jan mako shikenan. Oh, me ya shi ya. Oh, me ya shi ya. Wa ta yi shirya bane? Gaskiya bazanci ba i can't say gaskiya bazan ce ba bazance ba.

Ina sa uniform a gurin aiki. A wurin aiki, to ni ba mayika tamani. Ni kuma ba kai ina aiki. Zance ina aiki, amma aiki na, baya yuwa aikin kasan ni ɗalibi ne ina kan makaranta amma in bana makaranta nakan fita aiki. Na ce ina aiki na be some my profession. Abin da nake karanta fa a makaranta kenan ba. Profession ɗina nufina, abin da nake karantawa because ni ɗalibi ne, ina karanta civil engineering. Da na koma gida, akwai injin ina kan bi, mukan aiki a tsari. A safe da yake aiki kenan ba. To bana a safe nifa fa. Ina sa reflective jacket ake kira. Shin ku ki ake kira shi. Don cewa za ka mai uniform dai, ina gani. Hakan ce safety. Safety ai safety dai ne boot ne ina ga safety boot ba. It's really safety. Amma this reflective nakan kai, ina mi kan loka. Wasu kawai uniform ne to show that eh you are a worker. So yes, this my uniform. I will wear uniform to go to work. And this my work, this my profession and I'm proud of my profession. Ina alfahari da kuma da abin da nake karantawa, da course da nake yi, da matumin da zan zama na future. I'm proud of it. Ko da ban zama ba amma I'm proud of it. A ina m-- na, na I'm looking up to God to see that I walk through that. I become what I want. In zama abin da nake so. Na kallo, kuma mi, lodde ita bikin. Amma wai ga abin da nake yi. Civil engineering, our uniform is reflective jacket but we don't have any other uniform apart from this reflective jacket. Bamu da wani uniform in ba reflective jacket na.

Yaya kake yanke shawara gun aiki. Toh, shawara nawa yake? Shawara dai tushe ne kawai. In oga ne yake bukatar shawara, zai tmbayemu dukkanmu ma'aikata ne. Amma in shawarar nan da nine zan fitar da kaina ne in na shiga. Na yi abu mai kyau wanda in wanke na ce to wannan na abokai ne. Zanyi ne sai in tambaya ko ya ka gani hakan yayi? What can you say about this? Muna tambaye shi. Sai ya gaya min zuciyat shi ma ya gaya ba da kyau ne. Ya gaya abun da na yi bai kamata haka ba sai in gyara. Amma kuma in ya ce to hakan yayi to kaga. Saboda shakka ya yi ba. Shi ne fa wanke ni fa. Amma problem shi ne, in ka ce zaka yi tayi to shi aka kara taba wani zai ci suka hala. Gaba gaba kuwa aiki ma dai na wane gane bukata shawara ne. Jin kamfani ya kuma yana kasancewa. Kaman ni da nake gun aiki kan kaga. Mu idan muna gini ne. Gaba daka tambayi lokacin ne kamar yaron shine ce Chris, Chris. Ka gani haka kaza kaza yayi. Ni ban ce kaza kaza ba. Miyanar waka slash guragu zai tambayi. Ya gagganni aiki na mazaika ne ba a yi niba. Da alamar in ce a'a bari a'a ni zance na nemi wani aiki ma ban su ya zo ya cika min buɗe. Ka gane ai irin abubuwan nan ne. Yanzu abubuwa da yawa. Gaba dama yaron shawara. Ya da kyau ma na yi ma shawara. Ina na aiki yanke shawara. Ya kuwa aiki shi nan. Get suggestion. Just look for suggestion. Look for help. Tambayi mutane ya bi lu. Ya, haka ya yi shawara ne.

One day app na nke amara m, m furu ya n'izu, izu di ocha ato. Izu di ya, app m bu, buru m fa, ya bu WhatsApp. Chatting na WhatsApp ne mun sho chat WhatsApp, abuo m achikoso chat na Facebook. Irin, eh, media WhatsApp. Azu m na-aga ukwu, m na-achikwa WhatsApp m na more than na agba anori app na-achikwa immediate telephone. Open my phone first and enter WhatsApp. I prefer chatting on WhatsApp than Facebook self. Inaso in chat na WhatsApp da Facebook. Na my phone, phones I call them every day. My message, check message, check a lot message, calls, missed calls. You see my phone contact and this app and WhatsApp. Then Facebook, Facebook self, ina naje taa Facebook m na Facebook. Mu na ya every day. M'ihi asi ya, m before before ma ha acho isi ya, azu m na-eje call. We just enter if I'm bored just go and watching movies, then YouTube. Mu na lokaci na-akan YouTube channel. Mu na m ochie YouTube channel. So almost every day I watch my YouTube channel. I'll join YouTube channel. I will check how my YouTube channel is doing and what's happening, how far I've gone, where am I, what needs to be done. All these kinds of thing I do every day. So you see YouTube, WhatsApp, Facebook, phone. That is my contact phone. Then, then what should I say? Aha, Telegram, Telegram. Telegram for 27 comments. I usually daily I enter Telegram to just post. I will post for my 27 comments marker. I used to post. I used to do. That is it. That's, that's the channel that the apps I use. That I usually use. WhatsApp, Telegram. Telegram, WhatsApp, Facebook, phone, and then I also forget Twitter. About Twitter, Twitter one of my best. I used to watch Twitter. I used to enter Twitter, check posts, check this, check this and this and that and that. I used to check Twitter thing, Twitter, Twitter, Twitter. And for browsers eh, I don't know. I prefer Chrome. I prefer, uh, uh, I prefer Phoenix than Chrome. Yeah, so Phoenix more than Chrome. So let me just count the app. Those are WhatsApp, Telegram, YouTube, Twitter, my phone, and then Phoenix, then sometimes Chrome. That is it. And that browser say Quiz, Quiz browser. Okay, Quiz browser. That's just it.

Yaya nake jira a layi, toh a layi kamine na yi saye. Inda yaji alayi kamine na yi. Zan jira time dina ne kawai, yamma na yafi ta, yamma gaba na yafi ta yayi gaba. In ka ga layi a ruwa ne, shiona suru gani kan dasu dosu ɗiba. Wannan dai su rigani zuwa ba. Mutum ba zai zo daga baya zai wuce gaba, ni yamma bana zo daga baya zan wuce gaba mutun ba. Sai na koyi yadu kuwa inda yayi sauri yayi ɗiba. Indai ya rigani shi yazo ya ɗiba. Indan na riga shi kuma in ɗiba a gaban shi. A kamata haka yake. These rules. Shiwasa gani mamadi. Ya kamata ka yayi ƙi in kusa ka ni ke jira a layi. A layi munin. Just make sure wanda yazo da wuri ya kawo aiki shi. Kana wanda yazo ya latti jira a layi. Jira a lokocin yayi. Sai zan iya huda zanyi tafiya.

Kana iya tukin mota, yaron mai kuɗi ne ni? Yaran masu kuɗi ne masu tuƙin mota. Yaran suna da mota, ko ke kina da mota. Ni, ni da Thomas Thomas, Thomas ne fa. Mashin ne fa, da kace mashin ne. Hmm. Zan iya tuƙawa, amma kaga mota, ba bana bari mota. Kida mu ba ne mai mota, so ban iya tuka mota ba. Bana yi tuƙa mota. Ana koka ne, in sha Allah, zan tuƙa mota. iN siya mota, in sha Allah i just believe that. Na musu po ina kuka yaduwa. I'm walking towards that hiking. Ina achieving abun da nake so. Wata na siya na sayeshi. Oh wow! So now, you know, ban iya tuƙa mota ba. That's my current situation. Ban iya tuƙa mota ba. Baba na bai da mota. Mama na ba ta da mota. Gidan mu ba mai mota. To, taya kake so in iya tuƙa mota? Ni ba zan yi ƙarya ba. Kan mota ka. Mota na tuba. Ai mu mara wa musa sosai da yatsa shine dai kawai. Ai ah mota yana shiri ma yawa, beta machine. Ina machine, machine ma ma yi.

Kana kallon inuwan ka. Kai tambayi cewa mun koyi kanazu ka tambayi ni inuwa ni waye mutum bane? Inuwa mutum ne mana, ta yaya zan kula inuwa na? Ko kana gani kamar ni AI ne ko brain ina kula inuwa na. Ina tafiya bazan kala inuwa na ba. You know, ina da inuwa fa o. I used to see my shadow. Na tona shi shadow na inuwa. Na haife ni mana, na bi na baya fitina, kolin inuwa na, na kallo mana, zanana kallo lemon inuwa na. I used to see my inuwa. My shadow mun kallo lemon mana, ta yaya zanana kallo inuwa na? Mun riga muka roka ni robot ni kana mun tambayi nan, confirm in ko ni robot. To inuwa robot mana ne ba AI bane, me maka na? Mun goge gidan suna na zero da yarike na, tunji three two five tumbos. Kunami Tula, Tula by tribe. Ina zama Gombe, makaranta na Bauchi. Ina karanta civil engineering. To kai, Nigeria. An haife ni a wata sha biyu, 2005. Rana ta, a Friday, na shubu duniyya. Ko kaka marushe kawo. To, ina yawanana gani media ma yake na. Makaidani mutum ba yi ma, kai yana kamun cike, tana zamba yayi mutune. Ta yaya zai taya yarike?

Kana kullum taurari, taurari shine star ko? Mmm, mu hausan ne sai a slow, sai a hankali. Because mu borrowed language ne. Nna da yare na fa ooo ni ba ture ne, ni ba ture ne. Ba bahause ba, mun tashi kawai mu na yin Hausa ne. Ama, kuma ya dai taurari shine star ba, kuma zan taurari. Ka ga kar ace Hausa yare na ne, to ka ga nim Hausa bakwai, banza bakwai duk zan iya yi. Shi ma da na san suna existing ne a manya. Hausa bakwai da banza bakwai muna son labari. Inda za ka samu Hausa bakwai, banza bakwai, za kasamu Hausa. Kace ya Hausa. Eh to bari in baka labari yanda aka samu Hausa. Na samu lokaci. To Hausa, wani mutum ne ke kiranshi. Bai dai gaya mun sunan shi ba toh ya shigo gari. Garin nan ba a cika samun ruwa sai ranan ranan yaushene, juma'a ne ko yaushe ake samun ruwa. Rana daya daya ake samu because akwai wani babban maciji da yakan zama wato sai ranan da ake cika fita neman ruwa ne za kaga ya fita neman abinci sai aje a taru a deba ruwa toh in ana deba ruwa sai wani rana, sai wani juma'a kenana za a kara deba ruwa. Toh ka ranan ne shi ya kan fito ya nema maciji, yakan fita ya nemo abinci to sai akwai wani rana da wani mutumiyar garin ya zo to irin yana so ya sha ruwa, to ranan da yazo ba ranan farauta ba, sai yana jin kishi sai ya je zai sha ruwa, sai ga macijin ya fito sai yayi fada da macijin ya kashe macijin sha ruwan sa da hannu sai ya tafi anzo an ankara cewa maciji ya mutu anga maciji ya mutu, garin ya anga maciji ya mutu? Toh, wa ya kashe? Maciji ya mutu ashe wata kaka ta ganshi toh da ake tambayar ta ke ce ya hau sa'a sa'a, saniya kenan fa da hausa toh shine ya hau sa'a. Toh yanzu aka samu hausa samu yaren hausa ka gwada mana ka karyata. Kai kaine in kaji labarin hausa da dadi sai sarki ya ce toh, duk randa ya nuna kanshi za a bashi rabin duniya, zai bashi bashi rabin, sarki za bashi rabin duk inda ya ke mulkanta don at tah. Toh an nemeshi ba a ganshi ba, a she takalmin shi na kafa daya ya manta shi toh aka ce duk wanda ya samo shi, duk wanda ya zo, yazo za a biya shi kuma indai za a same shi yana kaga anyi wani saurayi ne mai kyau ya auri yarinyar sarki mutumin ya haifi yara, sune zakaga su banza bakwai da hausa bakwai, yaranda ya haifa kenan to an nemi shi ba gashi ba. Kaci ta tare shi ma kafa ɗaya ya manta shi. Oho ama dai labarinda na sani kenan. Haka ne to ka gane kaga ko a kan kusion nan nabaka labari kana kallon tauraro ruwan dare tauraruwar ru har dare yanzu warin fitar kallo Dama yanzu zan yima bidio, inna kallo tauraruwa a hayen tasha me zai hana ni kallon tauraruwa, ni ba mutum bane, inna kallon tauraruwa fa ai bazan ta surutu in cika minti biyar din nan, tauraruwa inna kallo fa wooo Now amsan ka shine, eh in na kallon tauraruwa toh koma me ya faru a kwai sharadi, ka barshi kawai, koma me zai chanza. In na kollon tauraruwa ina kullum stars, stars. Wasu wai su yaren su taratarrrerehtata, ina kallon taburmar. Abun ka kyau kenan, kyau kenan ka ga hasken nan kyau kenan kyau kallon tsohon maye to ina kullum tauraro ruwa. Just know this kasani. Ma zai hana ni kallon taurari da dare tari ra fa kuwa.

Wani abincin gargajiya kake fin so to fa? Zuri. Wai abincin gargajiya? Ai suna nan da ya, rawaro farafaɗa. Special one dana fi so Kada na yake cire toka. Na gyaran tulani ne, kuma sannan tuleni. Ana yin shi da, kuɓewa, kuɓewa, kuɓewa. Sai kai ake kira wa kuɓewa. Toh kuɓewan nan akan yi shi, akan dafa shi aka ci shi. Na haka kamar yanda ake tabbasa dankali a ci shi haka. Amma ni bana cika son wannan, na fi so inda za a, za a tuka shi. Ana kiranshi toka. Toka ne komai ake kira nan. Toh shi ana yin shi da gyada da wake. Zaka tafasa wake. Ka dafa wake ya nuna, zan zan inya nuna sai ka haɗa. Sai inya nuna, inya nuna nuna yayi laushi. Sai ka sa shi kubewan cikn yayi tafiya dafuwa. An ca haka ɗan. Sai ka zo da gyadan ka. Ba sa gishiri magi ake sawa kawai. Gyadan ka koyi abubuwa. Dakakken gyada. Kuma gyadan yana duk wanda kaga yafi ma. Sai ka sa shi ka tuka, ka tuka har sai wanan din ya, ya yi ƙauri, zaka sa ruwa. Karka sa ruwa da yawa fa. Sauro ɗin da yake ƙauri, haka kika tuka shi. Ƙauri. Kai in ka ci wancan abu oh God! Oh God! Ai har ka sani kwadayi wallahi na ji ina kewon gida wallahi. Sai kuma akwai wani abincin gargajiya da muna yi. Da albo. Da albo. Ko fulawa haka, zaka kwaɓa fulawan ka daga linduwan ka. In ka kwaɓa shi ka sa duk gishirin ka da magin ka. Sannan sai ka sayayya faruwa ci ka ɗan, ta barba haka, ta sawa kana ɗan jujjuyawa dai. Idan yi gura gura gurbu haka nan dai. Faru rawa ɗan yi kamar bol bol bol haka nan dai haka. Sai ka sa shi a wuta. Dan ja. Haka ka sashi ruwa haka, haka ka sa shi a wuta ne kawai. Karamin wanan, ya ke yi ne. In ka sani yanda ake wannan ba, amma dai yana mata, hakan shi, daɗi kenan. Akwai wani abinci da muka yi mu kawai mu, shinkafa, taye, haka wake da gero. Mukan yi wake da gero, shinkafan wake, shinkafan gero. Shinkafan dawa dai sorry dawa. Aka dafa dawa da wake. Ku kwaɓa shi gyada ko karago. Haka ake cire shi daga rago ko gyada. Haka muka yi. Ina so wancan ma. Sai kuma last but not the least wannan ma na ƙauyen mu ne kai. Simple amma daɗi. Kai. Shi garin tuwo. Garin tuwo da kamar kaɗa masaran ka. Aka yi tuwo da shi. Sai ka ɗauko shi. Da yiwadin da za ka yi. Sai kaɗan daka, in zaka na sa albasar haka ya zafa. Kaɗan sabarku ne ka sa kaɗan ruwa kar yayi yawa. Sai ka gyadan ka. Sai ka kwaɓa da shi. Ka daka. Kaɗa kai kam, karka sa wa kanyan wa cike amma zai iya sa albasa. Sai ka sa gishirinka, magin ka komai naka ka kwaɓa shi, kwaɓa shi. Kai gaishe. Bayan an kwaɓa shi sai kwaɓa shi yayi ruwa fa. Haka aka kwaɓa shi ɗan ƙauri haka nan. Sai ka nemi leda, ka sa ciki. Wan can kawai muna neman ganyen, ganyen, akwai ganyen da ake nema hakansa akwai kuma irin ka nemi ganyen masara. Haka, haka haka haka. Haka yake. Sai ka zuba a ciki, in ka zuba a ciki sai ka ɗaure bakin, sai ka dafa shi. Haka muka yi. Amma akwai ainihi yanda muke yi da shi a cikin ƙauyen mu. In kai ya cikin ganyen can. Ganyan mu yakan kara mun wani zaki zaki. Kai in ka ci wancan abu. Boy! Na divine. Wancan daɗi ke nan. Amma muka yin shi da leda, in ba mu na, muna muna na yi. Cikin mamu a ƙauye yana nan. Mun yi. Ganyen shi da leda. Cikin leda. Ka sa leda. Ka ɗaure shi. Kai kuma in ka sashi, a tukunya ka dafa shi. Ka dafa shi in ka dafa shi, kenan ka sauke shi a cikin wani, ka ci wannan ma yi. Sai ka gode mun wallahi. Zaka gwada ne, sai ka gode mun.

Kana shan ruwa me sanyi? ina shan ruwa me sanyi mana, ya badan sha ruwa me sanyi ba. In ka sharuwa fa me sanyi yana cooling mine zakaji shi ya wuce sululu a ruwan ka. Ai, lokacin zafi ma nafi son ruwa mai sanyi. Ni da kaina personal ina sa ruwa a fridge. Ko gida basu sa ba ina sa da ƙaina. To sun san ruwa me sanyi fa. Idan an cire ruwa mai sanyi na kama warwara kai. An cika da unguwar nan can. Na so ruwa mai sanyi, ruwa mai sanyi na fi ƙule mani ma. Amma ruwa mai sanyi ma kai, ai, ita na chill ruwa mai dake nan da sanyi. Ruwa mai sanyi fa. Ai, ruwa mai sanyi. Personally ma ina so ruwa mai sanyi. Amma ruwa maka, abubuwa da yana so ruwa mai sanyi, yana so kankara, yana so buɗe mai sanyi, ruwa mai dake mai sanyi ne chill yana so.

iNa sa mun horo awurin aiki. Ai kowane gun aiki yanzu ana samun horo. Dole sai an karbi horo. Horo yana da kyau mara aiki nan da kyau. Ko yinwa nan yinwa na da mutane a ƙarfi. Nan da masu horo horo na da kyau fa. Ki ba didiba a yima horo kannan ka fara aiki. A horantadda kai a koya ma ka asa ka gane didde. Abunda ake bukata aiki na da za'a saka. Horo kan yakama dole. Yana da kyau a horon tadda mu. Muna son yadda ake horon tadda mufa. Wane ya fimu horantadda mutum inna horantadda kaima gobe bazaka sake komawa ba. Inka sake yin mistake ina kaiwa. Shida shi kyauta kaiwa. To yana da kyau horo. Ana mana horo. Akan sa mun horo awon aiki. Aƙaba kan kai goggo mana su. Rutu ke nan. Mistake Chris Chris. Tunda aka barku bakuyi aikin nan ba. Chris Chris. Ashi suna na kaman mu. Chris Chris. Ai himba aiki na zan ba ai ba. aCikin kudinka. Kai. Su rutu ke nan. Mene usama. Usama. Usama. iNa ka ke. Usama. Me ke ke yi. Me kabar yarannan sukeyi baza kasa suyi aiki ba. Me ke wannan su ke yi. Bazaka sa su yi aiki ba. Gawanna gawanna. Complain complain. Su rutu su rutu. Horo. Yinwa. Sai yace to acikin kudinmu. Kai. Ta yaji yi ba. Mana sai godiyan Allah. Kai. Muna sa mun horo bazanyi karyaba hakan ta kama dolene.